Eh, ina sanya uniform a wurin aiki saboda yana taimakawa wajen nuna tsari da daidaito. Yunifom yana sa a gane ma'aikata cikin sauƙi kuma yana rage tunanin abin da za a saka kullum. A wurin aiki a Najeriya, hakan yana kuma nuna ladabi da bin ƙa'idojin kamfani.

Na-- naman da na fi so shine naman sa, musamman idan aka dafa shi da kyau, a miya ko aka soya shi. Naman sa yana da sauƙin samu, kuma ana amfani da shi wajen abinci iri-iri, kamar tuwo da shinkafa, yana da daɗi, kuma yana sa abinci ya fi armashi.

Ina tsara ayyukana don su fi mahimmanci ta hanyar rubuta su a jerin abubuwan yi, Nakan fara da waɗanda ke da gaggawa ko ke, ko ke shafar wasu mutane kai tsaye. Hakan yana taimaka min in guji ruɗani, in yi aiki cikin nutsuwa, kuma in kammala ayyukan cikin lokaci, musamman a yanayin aiki na yau da kullum a Najeriya.

Ina tafa hannu cikin natsuwa, gwargwadon yanayin da na sance kaina. Idan ana bikin aure ko taro, nakan tsafa da ƙarfi don nuna farin ciki, idan kuma taron aiki ne, nakan tsafa a hankali don nuna girmamawa. Tsafa hannun ya sa sai ta bayyana goyon baya da jin daɗi a rayuwar yau da kullum.

Ina ƙoƙarin share kura a ƙalla sau biyu zuwa sau uku a mako, musamman a wuraren da ake yawan zama kamar falo da ɗaki. Saboda kura tana sa mutum tari ko rashin jin daɗi, ina ganin yana sa kyau a tsaftace gida akai-akai. Iska da hayaniya kan kawo kura da yawa, don haka tsafta tana da matuƙar muhimmanci.

Eh ina son ɗaukan hoto musamman a lokuta na musamman kamar taron dangi, bukukuwa ko tafiya. Hotuna suna taimaka mini in ajiye tunani da abubuwan farin ciki da na fuskanta. A yau da wayoyi yana da sauƙi sosai a ɗauki hoto a ko ina. Ina kuma son ɗaukar hoton yanayin, abinci da abubuwan da ke nuna rayuwar yau da kullum.

Gidan abincin da na fi so yawanci shine ƙaramin gidan abinci na unguwa inda ake girki mai daɗi kamar shinkafa da miya. Tuwo ko jalof. Ina jin daɗin irin wannan wurare saboda abincin yana da sabo kuma farashinsa bai yi tsada ba, haka kuma yanayin yana sa ni kamar in ji ina gida, musamman idan ana gaisuwa da barkwanci.

A ƙarshen mako ina shirin hutawa kaɗan bayan gajiyar aiki na mako. Zan iya tsaftace gida, in wanke kaya, sannan idan in ɗan zauna in kalla fim ko kwasan ƙwallon ƙafa. Idan lokaci ya bani dama, zan ziyarci abokai da dangi domin mu yi hira, haka kuma zan iya shiri don sabon makon aiki mai zuwa.

Yawanci idan an samu raguwar abinci, ina adana shi a firiji domin kada ya lalace. Washe gari zan iya dumama in ci, musamman idan abinci ya, ya dace kamar shinkafa ko miya. Idan ragowar ya yi yawa, wani lokaci ina rabawa maƙwabta ko yaran gida. Ɓatar da abinci ba abu ne mai kyau ba.

Ina kokarin daidaita aiki da rayuwa ta hanyar tsaron lokaci da kyau. Ina, ina yin aiki a lokacin da ya dace, sannan in ware lokaci na musamman don hutawa, iyali da kaina bayan aiki. Ina rage tunanin aiki ta hanyar sauraron waƙa ko hira da abokai. Wannan daidaitun yana taimakawa mutum ya rage damuwa da jin daɗin rayuwa.

Dangantaka na da shugaban aiki yana da kyau kuma cike da girmamawa, yana ƙoƙarin bin umarninsa da yin aikin yadda ya kamata. Tarede da sadarwa mai kyau idan akwai matsala, shi ma yana sauraron shawarwari kuma yana ba da goyon baya idan ana bukata. A wurin aiki a Najeriya, girmamawa da fahimtar juna suna taimakawa aiki ya tafi lafiya.

Eh yawanci ina kulle ƙofa kullum musamman da dare ko idan zan fita daga gida. Wannan yana taimaka min jin kwanciyar hankali da kare kaina da iyalaina. A yau a Najeriya, tsaro da muhimmanci sosai, don haka kulle ƙofa yana zama al'ada. Ko da rana ce, idan babu kowa a gida, ina tabbatar da kome a kulle yake.

Ina aiki tare da kungiya ta hanyar haɗin kai da kowa, raba ayyuka yadda ya kamata, da sauraron ra’ayoyi daban-daban. Ina ƙoƙarin taimakawa abokan aiki idan suna bukata sannan ina ba da gudummawa ga yanke shawara. A Najeriya, aiki tare da tawaga yana taimaka wa aiki ya tafi cikin sauƙi kuma yana ƙarfafa zumunci tsakanin membobi haka kuma muna girmama juna dukcda banbancin ra’ayi.

Eh, kujeru na suna da ɗanɗano sosai, musamman ma waɗanda aka yi da kushin ko da fata mai laushi. Suna bani jin daɗi yayin zaman aiki ko kallon TV a gida. Musamman kujera mai kyau tana da mahimmanci saboda yawanci ana ɗaukan dogon lokaci a wurin aiki ko gidan. Har ila yau kujerar da ta dace tana rage gajiya da ciwon baya.

Eh, ina iya dafa abinci kaɗan kaɗan, musamman abincin gida kamar shinkafa da miya, tuwo ko miya mai kayan lambu. Ba ni da matsala idan zan girkin abinci mai sauri. Kuma ina jin daɗin gwada sababbin girke girke idan lokaci ya bani dama. Dafa abinci a gida yana da amfani sosai domin lafiya da kuma ajiye kuɗi. Haka kuma yana da kyau a koya dafa abinci domin jin daɗin cin abinci na gida.

Yawanci na fi son amfani da fanka musamman a a cikin ɗaki ko office. Fanka yana ba da iska mai kyau kuma yana kashe ɗumi kaɗan kaɗan. Yayinda AC yake sanyaya sosai amma yana cin wuta sosai. A Najeriya, fanka yana da amfani musamman lokacin rani me zafi kuma yana da sauƙin amfani a wuraren da babu AC. Haka kuma fanka yana ba da damar samun iska mai gudu a jiki wanda ke sa jin daɗi.

Eh, ina amfani da mataimakin murya lokaci-lokaci, musamman don yin kira, aika saƙonni, ko neman bayani cikin sauri. Yana taimaka min rage wahalar rubutu ko bincike da hannu, musamman idan ina cikin aiki ko tafiya. Amfani da mataimakin murya yana ƙara sauri da sauƙi a rayuwar yau da kullum, kuma yana da amfani wajen kiyaye lokaci da rare cinkoso na hannu.

Yawanci ina cajin waya ta da daddare kafin in kwanta domin in samu cikakkiyar caji zuwa safe. Idan waya ta ragu sosai da rana, zan iya cajin ta a lokacin hutu ko bayan aiki. Samun waya da caji aka caja sosai yana da mahimmanci saboda yawan amfani da intanet, kira, ko aikace-aikace, haka kuma cajin dare yana taimakawa batirin waya ya dade yana aiki.

Eh, ina ƙoƙarin zuwa aiki a lokaci daidai kullum yana da mahimmanci saboda yana nuna girmamawa ga shugabanni da abokan aiki, kuma yana taimakawa wajen kammala ayyuka cikin tsari. Kasancewa a kan lokaci yana da daraja sosai a rayuwar aiki, kuma yana rage matsaloli rashin daidaito da jinkiri. Idan akwai wani dalili na gaggawa, ina sanar da ma'aikaci mai aiki tun da wuri.

Eh, lokaci lokaci ina tafiya kasuwanci. Musamman idan akwai taro ko ganawa da abokan hulɗa. Tafiya kasuwanci tana bani dama yin hulɗa da mutane daban daban, koyon sabbin abubuwa da bunƙasar aiki. A Najeriya irin waɗannan tafiyun suna da mahimmanci don tabbatar da cigaban kamfani kuma suna taimakawa mutum samun gogewa, ta fannoni daban-daban. Haka kuma tana ba da dama wajen fahimtar yadda kasuwanci ke aiki a wurare daban.

Eh, ina ƙoƙarin musafaha da mutane duk lokaci da ya dace, musamman idan akwai rashin jituwa ko rashin fahimta. Musafaha yana tana taimakawa dangantaka ta dawo lafiya kuma tana rage tashin hankali. A Najeriya, mutane na daraja girmamawa da su su, don haka yin musaha yana nuna mutum mai hankali da tausayi, haka kuma yana sa muci gaba da zama cikin kwanciyar hankali da abokai ko ma'aikata.

A ganina mafi muhimmanci a kasuwanci shine gamsar da abokan ciniki da samun riba mai dorewa. Idan abokin ciniki ya ji daɗin kaya ko sabis ɗinka, zai ci gaba da dawowa kuma ya kawo wasu. Haka kuma tsari mai kyau, gaskiya da kyakkyawar hulɗa da ma'aikata suna taimakawa kasuwanci ya yi nasara. A Najeriya, kasuwanci mai nasara yana buƙatar himma, sanin kasuwa da kuma bin dokoki da al'adu.

Eh, kullum ina lulluɓe da bargo kafin in kwanta, musamman idan dare ya yi sanyi ko iska ta busa. Wannan yana taimaka min in samu bacci mai kyau ba tare da jin sanyi ba, musamman a wasu lokutan damina ko lokacin dare mai sanyi. Lulluɓi da bargo yana da mahimmanci domin lafiya da jin daɗi, haka kuma yana sa mutum ya ji kwanciyar hankali ya yi bacci.

Ina fin son burodi mai laushi kamar bread roll ko sandwich bread musamman idan ana haɗa shi da man shanu, ƙwai ko miya mai ɗanɗano. Burodi irin wannan yana da sauƙin ci kuma yana sa rana ta fara daɗi idan aka ci da safe. Irin wannan burodin suna samun karbuwa sosai saboda suna da sauƙin samu a kasuwa kuma suna da araha. Haka kuma suna da kyau idan ana son wani abu mai sauri amma mai daɗi.

A al-alduna, mutane da yawa suna da lambobi da suka gani masu albarka. Ni ina ganin lambata mai albarka ita ce bakwai, saboda tana da alaa-al-alaka da al'adu da dama. A Najeriya mutane da yawa suna ganin bakwai, uku ko takwas a matsayin lambobin sa'a. Ina amfani da wannan lamba wajen abubuwa na musamman kamar rajista ko akwai ko kawai tunani mai kyau, domin tana da tana sa ni jin kwanciyar hankali da fatan alheri.

A wurin aiki, muna sadarwa ta hanyoyi daban-daban. Muna amfani da hira fuska da fuska, saƙonni ta waya, Email, da kuma tarurrukan yanar gizo idan akwai buƙata. Ina ƙoƙarin bayyana ra'ayina a fili amma cikin girmamawa, sannan in saurari abokan aiki domin fahimtar matsaloli. Sadarwa mai kyau tana taimakawa aiki ya gudana lafiya. Tana rage rashin fahimta kuma tana ƙarfafa haɗin kai tsakanin ma'aikata.

Yawanci ina duba saƙonni aiki sau da yawa a rana, musamman a lokacin hutu ko kafin fara aiki da safe. Hakan yana taimaka min in kasance a kan abubuwa da suka shafi aiki. Ina amsa saƙonni masu mahimmanci, kuma kada wani abu ya wuce ni. A Najeriya, kasancewa cikin saƙonni da sanarwa yana da mahimmanci domin aiki ya tafi daidai kuma haɗin kan ma'aikata ya kasance lafiya. Haka kuma yana rage damuwa da jinkiri wajen gudanar da aiki.

Eh ina shuka tsire-tsire a gida, musamman kayan lambu da wasu furanni masu kyau. Wannan yana sa gida yayi kyau kuma yana kawo yanayi mai daɗi a cikin gida. A Najeriya, shuka tsire-tsire yana da amfani domin samun kayan lambu na gida, rage zafi a ɗaki da kuma rage damuwa. Haka kuma kulawa da tsire-tsire yana kawo yana koyamine haƙuri da juriya, saboda suna bukatar ruwa da kulawa akai-akai kafin su girma.

Eh ina son kallon faɗuwar rana sosai musamman a lokacin hutu ko lokacin da na nake cikin shuru. Yana sa mutum yaji kwanciyar hankali, tunani mai kyau da jin daɗin yanayi. Faɗuwar rana tana da kyau sosai a wasu wurare kamar bakin ruwa ko filaye in inda launin sararin samaniya ke canzawa daga ja zuwa orange da shuɗi. Wannan lokaci yana bani damar hutu daga aiki da tunani kuma yana sa inji godiya ga rayuwa.

Eh, ina son abinci mai yaji amma ba sosai ba har sai ya yi matuƙar ƙarfi. Abinci mai ɗan yaji yana ƙara danɗano da jin daɗi ga abinci, musamman miyar da sos. A Najeriya, mutane da yawa suna jin daɗin abinci mai yaji kamar su stew, pepper soup da suya saboda yana sa abinci ya fi daɗi. Haka kuma abinci mai yaji yana sa mutum jin zafi kaɗan amma abin jin daɗi ne ga masu son ɗanɗano mai ƙarfi.

Eh, ina son buɗe taga a ɗaki, musamman idan rana ta fito ko iska tana busawa. Wannan yana sa ɗaki ya sami iska mai kyau kuma yana rage ɗumi ko wari. Buɗe taga yana taimakawa ɗaki yayi sanyi da kuma kawo yanayi mai daɗi, musamman a lokacin rani. Haka kuma yana sa jin daɗin zama a gida, musamman idan kana son sauraron sautunan waje ko jin yanayi.

Ni yawancin lokaci ina amfani da hannun dama wajen yin abubuwa kamar rubutu, cin abinci ko amfani da wayar hannu. Dud da haka wasu buƙatun kamar girke-girke a girki ko ɗaukan kaya zan iya amfani da hannun hagu idan ya dace. Kamar yadda aka saba, mutane dayawa suna amfani da hannun dama a rayuwar yau da kullun saboda al'ada da koyarwa. Wannan yana taimakawa mutum yin abubuwa cikin sauri da sauƙi.

Eh, ina son ɗaki yayi haske sosai, musamman da safe. Haske yana sa ɗaki ya zama mai daɗi, tsabta da ƙarin nishaɗi. Mutane da yawa suna jin daɗin ɗaki mai haske saboda yana rage damuwa da gajiya, musamman idan ana aiki daga gida ko hutawa. Haka kuma amfani da haske na halitta ko fitilu masu laushi yana sa ɗakina yayi kyau kuma yana dace da yanayi.

Ina fin son shan zobo da kunun aya, musamman a lokacin zafi ko lokacin hutawa. Waɗannan abubuwan sha suna da daɗi sosai, suna sanyaya jiki, kuma suna da amfani ga lafiya. Mutane da yawa suna son irin waɗannan abubuwan sha saboda suna da ɗanɗano na musamman kuma ana samun su cikin sauƙi a kasuwa. Haka kuma suna da rana ta yi daɗi idan an sha su a lokacin hutu ko tare da abokai da dangi.

Ina magana da abokan ciniki cikin ladabi da girmamawa, kuma ina kokarin sauraron bukatunsu da fahimtar abin da suke so. Ina amfani da harshe mai sauƙi da fahimta, sannan ina tabbatar sun ji cewa ana kula da su sosai. Kyakkyawar mu'amala da abokan ciniki tana da mahimmanci domin gina amana da samun dawowa. Haka kuma ina ba da shawara idan sun bukata kuma ina warware matsaloli cikin sauri da tausayi.

Yawanci ina kallon madubi sau da yawa a rana, musamman da safe kafin fita daga gida da kuma lokacin da nake shiryawa ko gyara tufafi. Haka yana taimaka min tabbatar da kamannina da tsafta. Kallon madubi yana da mahimmanci domin mutane na daraja tsafta da kyakkyawan kamanni, musamman idan ana fita aiki ko ziyara. Haka kuma yana sa mutum ya ji daɗi da amincewa da kansa.

Eh, ina iya dinka tufafi kaɗan kaɗan, musamman idan tufafi sun samu rauni ko suna buƙatar gyara kamar ɗaura maballi ko gyara ɗinki. Bani da matsala idan zan dinka riga, kayan gida ko riga da wando, kuma hakan yana taimakawa a ajiye kuɗi. Iya dinki tufafi yana da amfani saboda sau da yawa abubuwa kan lalace kuma koyon dinki yana sa mutum ya zama mai dogaro da kansa, haka kuma yana da kyau a koya domin jin daɗin gyaran kayan gida.

Yawanci ina zubar da shara ta hanyar ajiye ta a cikin kwandon shara na gida sannan in kai ta wajen da ake tarawa ko ɗora ta a wurin da hukumar kasa ta tanada. Ina raba sharan gida da sharan roba ko takadda idan zai yu, domin sake amfani ko sake sarrafawa. Tsaftar muhalli tana da mahimmanci saboda rage wari da kwari kuma yana taimakawa gida da unguwanni su kasance lafiya. Haka kuma wannan yana koyar da yara da ma'aikata mahimmancin tsafta.

Yawanci ina cin abinci da cokali, musamman abinci mai ruwa kamar miya da shinkafa tuwo. Amma wasu lokuta, musamman tuwo da miya mai kauri ko abinci na gargajiya, ina iya amfani da hannu kamar yadda aka saba a Najeriya. Wannan yana sa cin abinci ya fi dandano kuma yana da al'ada a yawancin gidaje. Haka kuma amfani da hannu yana sa cin abinci ya zama nishaɗi da jin daɗin al'ada.

Ina jagorantar mutane ta hanyar bayar da misali mai kyau da kuma sauraron ra'ayoyin kafin yanke shawara. Ina bayyana abin da ake nufi a fili, ina ba da umarni cikin ladabi sannan in ƙarfafa haɗin kai da ma'aikata tare. A Najeriya, jagoranci mai kyau yana nufin girmama mutane, nuna adalci da kuma taimakawa kowa ya fahimci abin da ake tsammani. Haka kuma ina kokarin tallafawa ma'aikata idan sun bukaci shawarwari ko horo son su cimma aims aiki cikin inganci.

Eh, ina ɗan jin tsoron idan na ga wasu kwari kamar macizai ko ɓeraye, amma yawanci ba ya hana ni yin abubuwan yau da kullum. Kwari kamar sauro ko tsutsa suna iya sa ni fargaba kaɗan, musamman idan suna cikin gida. Mutane da yawa suna ɗan tsoron kwari saboda suna iya kawo cuta ko matsalan gida. Don haka ina ƙoƙarin kiyaye tsafta da amfani da maganin sauro ko ƙwayoyin kashe kwari idan ya zama dole.

Kullum ina yin wasu ayyukan gida kamar share ɗaki, wanke kwanoni da gyara gadon barci. Idan na sami lokaci, ina kuma share-share ko goge tebur ko kujera. Waɗannan ƙananan ayyukan suna taimakawa gida ya kasance cikin tsabta da tsari. A Najeriya, yin aikin gida kullum yana rage taruwar aiki mai yawa a ƙarshen mako, kuma yana sa mutum ya yi, ya ji daɗin zama a gida mai tsabta.

Ina son jin kiɗa na Afrobeat da Highlife, musamman waƙoƙin da aka ɗau-- suke ɗauke da sauti mai daɗi da nishaɗi. Waɗannan kiɗan suna sa ni farin ciki, jin daɗi kuma suna sa ni nishaɗi ko ina gida ko a waje. A Najeriya, kiɗan Afrobeat da Highlife suna sa mutum kar farin ciki saboda suna haɗe da al'adu da zamani kuma suna sa mutum yayi rawa da jiki. Haka kuma ina jin daɗin wasu waƙoƙin gargajiya waɗanda ke kawo natsuwa da tunanin mai kyau.

Eh, ina iya tsallen igiya amma ba kullum nake yi ba. Ina yin shi ne lokacin wasanni ko ɗan motsa jiki kawai. Tsalle igiya yana da amfani sosai wajen ƙarfafa jiki da lafiyar zuciya, musamman ga yara da matasa. Haka kuma yana nishaɗantarwa kuma yana taimakawa mutum ya kasance cikin ƙoshin lafiya yayin da yake jin daɗin wasa ko motsa jiki a gida ko waje.

Eh, a wurin aiki muna samun horo lokaci lokaci don inganta shawara da sanin sabbin abubuwa. Horo yana iya kasancewa ta hanyar taro, hanyar rainon gizo, ko koyarwa kai tsaye daga shugabanni. A Najeriya, samun horo a wurin aiki yana da mahimmanci domin hanatai. Haka yana taimakawa ma'aikata su yi aiki cikin inganci, su fahimci sabbin hanyoyi kuma su ci gaba da samun gogewa a fanninsu. Haka kuma yana ƙara wa ma'aikata ƙwarin gwiwa da ƙwarewa a aikinsu.

Ina amfani da intanet sau da yawa a rana, musamman don aiki, bincike, aika saƙonni da kuma jin labarai. Haka kuma ina amfani da shi don nishaɗi kamar kallon bidiyo ko sauraron kiɗa. A Najeriya, intanet yana da mahimmanci saboda yana ɗaukaka sadarwa da samun bayani cikin sauri. Dud da haka, ina kokarin amfani da shi cikin hankali, domin kada ya ɗauke lokaci mai yawa daga ayyuka ko hutun yau da kullum.

Eh, kullum ina cire takalmi a gida kafin shiga ɗaki ko falo. Wannan yana taimakawa gida ya kasance mai tsafta kuma yana rage shigar ƙura da datti daga waje. Mutane da yawa suna bin wannan al'ada, musamman a gidajen da ake zaune da iyali, domin tsafta da jin daɗi. Haka kuma cire takalmi yana sa mutum ya ji kwanciyar hankali a gida.

A yawancin lokuta iyalina ne ke ƙaƙƙafa min baya, musamman lokacin da nake fuskantar matsaloli ko buƙatar shawara. Hakanan, abokaina kusa da abokan aiki suna taimaka min da shawarwari da goyon baya idan na bukata. Samun waɗanda ke ƙaƙƙafa maka baya yana da mahimmanci domin yana ƙara ƙarfin gwiwa, rage damuwa da taimaka maka yanke shawara cikin hankali, haka kuma yana sa mutum ya ji cewa ba shi kaɗai yake ba.

Eh, ina amfani da matashin wuya musamman a lokacin bacci ko hutawa domin yana taimakawa wuya ya samu goyon baya kuma in yi bacci cikin kwanciyar hankali. Mutane da yawa suna amfani da matashin wuya don rage ciwon baya ko wiyar kai, musamman idan ina bacci na dogon lokaci. Haka kuma matashin wuya mai kyau yana sa bacci ya yi daɗi kuma yana taimakawa jiki ya huta sosai.

Ina amfani da sabulu mai laushi wanda baya ƙona fata, musamman sabulun wanke jiki da sabulun wanke hannu. Ina son waɗanda ke da ɗanɗano mai kyau da ƙamshi mai laushi kamar ganyeyake ko turare mai sauƙi. Mutane da yawa suna zaɓar sabulu mai tsabta da ƙamshi mai daɗi domin kiyaye fata daga bushewa ko ƙaikayi. Haka kuma sabulu mai kyau yana sa wanka yayi daɗi kuma yana ƙara jin daɗin tsabta.

Yawanci na kan wanke tufafi sau ɗaya zuwa sau biyu a mako. Gwargwadon yawan amfani da su da na yi aiki. Idan tufafi sun yi datti sosai ko sun sha ƙaiƙayi, zan iya wankewa nan take. Yin wankin tufafi akai-akai yana taimakawa tufafi su daɗe suna kyau kuma suna rage wari da ƙaiƙayi. Haka kuma yana sa tufafi su kasance tsab kuma shiri don amfani a kowane lokaci.

Yawanci ina ƙoƙarin zuwa wurare da wuri musamman idan akwai taro, aiki ko wani abu mai mahimmanci. Zuwa da wuri yana taimaka min in shirya komai cikin kwanciyar hankali, guje wa gaggawa kuma yana nuna girmamawa ga mutane da wurin da zan je. Kasancewa a kan lokaci yana da mahimmanci saboda zirga-zirga, cunkoso da kuma darajar lokaci a wuraren aiki ko taro, haka kuma yana bani damar yin abubuwa cikin natsuwa kafin lokacin ya fara.

A ganina Juma’a ce ta fi kyau a mako, wadanda saboda rana ce da mutane ke kallon ƙarshen aiki, suna shirye-shiryen hutun ƙarshen mako, za su ziyarci dangi ko abokai. Juma’a tana da mahimmanci musamman wanda ke aiki ko makaranta, saboda tana ba da damar yin wasu abubuwa na nishaɗi bayan mako mai aiki. Haka kuma mutane da yawa suna jin daɗin jin Juma’a saboda yanayin hutu da shakatawa da ke biyo baya.

Eh, ina rubuta kashe kuɗi a kai a kai domin in san inda kuɗin yake tafiya. Wannan yana taimaka min wajen tsara karfi da kuma rage ɓarnatar da kuɗi. Ina amfani da littafi ko waya wajen rubuta su, musamman kuɗin safuri, kayan aiki da sauran ƙananan kashe kashe. Wannan hanya yana taimakawa mutum lura da kuɗinsa da kyau, musamman a lokacin da farashi ke hauhawa.

Yawanci ina tafiya zuwa warare ta hanyoyi daban-daban. Gwargwadon nisa da yanayin inda kusa ne, zan iya tafiya da kafa ko keke, amma idan nisa ne ina amfani da mota, babur ko sufurin jama'a kamar keke napep ko bas. Mutane da yawa suna amfani da sufuri iri-iri saboda zirga-zirga da yanayin hanya yana kuma la'akari da farashi da lokaci kafin zaɓar yadda zan bi.

Eh, ina rera waƙa kaɗan, amma bana ganin kaina a matsayin ƙwararre. Ina rera waƙa don nishaɗi, musamman idan ina gida ko tare da abokai. Yana sani jin daɗi kuma yana rage damuwa. Mutane da yawa suna rera waƙa ko da ba mawaƙa ba ne, musamman waƙoƙin gargajiya ko na zamani waɗanda yana ƙara zumunci da walwala a taro ko hutu.

Don nishaɗi, ina yin abubuwa da dama kamar kallon fina-finai ko shirye-shiryen talabijin, sauraron kiɗa, ko hira da abokai da dangi. Wasu lokuta ina fita waje domin yin wasa ko yawon shakatawa, musamman a filaye ko bakinruwa. A Najeriya, mutane da yawa suna nishaɗi ta hanyoyi kamar rawa, cin abinci tare, ko kallon wasan ƙwallon ƙafa. Haka kuma yin abubuwan nishaɗi yana taimakawa kwakwalwa ta huta daga damuwa da aiki, kuma yana ƙara farin ciki a rayuwa.

Yawanci ina ƙoƙarin shan a ƙalla lita ɗaya zuwa ɗaya da rabi na ruwa a rana domin kiyaye lafiyar jiki da hana bushewa. Hakan yana taimakawa fata ya kasance lafiya, narkar da abinci cikin sauƙi, da samun rage gajiya. Musamman lokacin rani mai zafi, shan ruwa yana da mahimmanci sosai domin guje wa zazzabi ko rashin ruwa a jiki. Haka kuma ina shan wasu ruwan sha kamar zoɓo da kunu domin ɗanɗano da ƙarin ruwa a jiki.